Toh gakiya zance banda wani labarin da zan iya badawa saboda ni bana iya yin abubuwa. Na mutanen da suke magana. Abin yana, yana yi ne shuku.

To gaskiya game da wannan, gaskiya ce ma, in yau ba yake baƙa, kuwa ba aka kai shi ba. Saboda mutane da yawa sun zo sun tambaye mu game da wannan, ba za mu iya ba su amsa ba. Mun zuna da namu ala'amala a.

Abincin da ake dafa lokacin sabon shekara, ita shine shinkafa. Mun fi dafa shinkafa kowane sabon shekara, abincin da muka sani, abincin da muka sani tunan. Amma akwai wani gidan da suna dafa abincin baya.

Toh gaskiya nidai bazan iya bayyana wannan ba saboda, abun shi da kanshi. Ana ɗan wahala ba da amsa. Mutanen dayara su suna so su, sun yanda abin yake amma ba ma iya bada amsa ko.

To, wannan birni ke da wuraren zance masu nufi kamar su duk masu shuka aka, al'amatu da abubuwan gina adon wa ibadar Allah kuma yana ba kuwa suka san yadda aje yinshi ba haka.

Turas ya Turas zan fita don jikin Musa. Muna fara aji, kuɗin mota na sau da. Am, kuɗin mota yana da mahimmanci don babu kuɗin mota ba zai iya fita. Ya wuyan mu za ni Abakalsa.

Eh, gaba nawa yake, kaya ɗin kotu parkage din da muke sa, yace ina sa su, ba'a sa daban-daban, ya ce wata wuri ne, zamu je wurin aure ina sa kayan me kyau, inba a wuce aure bana yawan sa kayan kyau.

Amma ruwa yana yin ruwa mai yawa. Kowa yana zawo, kowa yana zuwa. Ba wanda zai so ya zo ya zauna ruwa ya jiƙe shi hakan ya zama, suna zama akwai yaran da suke zuwa wasa cikin ruwan.

Toh, gaskiya, akwai abinci. Ni yawanci ba na ajiye, irin abu. Dan ina abu ta nan sosai, so da a wajena ba su da kai, ba su da amfani. Ni aboki na da mafani, za ka ji sihiri.

To gaskiya, a kan labarin tafiya zuwa, wani ya cewa ga yanda yake fa saboda mutane yayin da ya zo sun riga sun yi. To ba na iya basu haka sa'a naya.

Ah gaskiya ba zan ce ina ah fuskanci tufafi ba, sanda na san ma banza, bazan faɗa magana ba akan abinda ban sani ba sai na sa kawai shine zan ba. Sanda bansaniba zanyi shiru na wuce.

Ko inna sa dauro, ko ina da, ko kuma ince labulen sawro da zakin dinga amfani dashi, hakan zai sa, sauro zai zo ya shi ga ya cije ki.

To gaskiyar da muke gama da aiki lokaci, idan muna da aiki da yawa da zamuyi kuma aikin gaskiya ba zamu gama da lokaci ba. Muna raba aiki ne, idan mun raba aiki muna samun mu gama da wuri.

To gaskiya akan magana Abdullahi ne da baki. Gaskiya ba abin da zan iya faɗa game da shi. Tun da, tun da kukasa tambayan ban gane shi ba, so a magana Abdullahi wa zai ce.

To gaskiya yadda Dito yake, yake nuna ƙarshen fim, zan ce baya nan ƙaman yadda kowa ya sani saboda abun yana dan matsala ko saboda, mutane dayawa suna ba ƙan shi.

Eh gaskiya idan zamu ciga waƙa daga fim, tance muna bayyana wayam ne maimakon kyawun da zamu kalla. Ba kawai muna kalla abunde da muke gani ba. Sau da kallo waƙa ko dai yana da maimanchi ko akwasa.

Gaskiya kaman yadda ku sai, ko zan sha ba zan iya cewa ga yadda yake ya kwaso la abubuwa suna ɗan wahalan badawa ko kuma suna ɗan wahalan bada gaskiya tsanani sai wanda ya sani zai iya cewa ga.